Eh, ina ƙetare ƙafafuwa na lokacin zama, wani lokacin kuma ina miƙa da su ne. Ba wai ina ƙetare su ba ne, ina miƙa da su ne yanda zan ji daɗin zama. Amma dai gaskiya sau tari da dama ina ƙetare ƙafafuwa na ne, a.

A abincin gargajiya ina son burabusko wanda ake kiransa da “buski” ko kuma “masa”. Wayannan suna daga cikin abincin gargajiya da nafi so. Burabusko, um, wasu suna kiransa da “buski” wanda ake ci da miyan taushe, um, ne, eh, ko kuma masa shi kuma da miyan yakuwa da alayyahu. Wayan nan suna daga cikin abinci da nafsu.

Eh, ina kunna sanarwa, uh, app, uh, ina amfani da shi wurin yin tunamin abin da zan yi, uh, a lokacin da zan yi don na shirya don da ba zan ɓata lokaci ba ko kuma ba zan, uh, ina so na yi komai akan lokaci a tsare, sai na kunna wannan sanarwa app ɗin wanda zai dinga sanar da ni.

Teburinmu na wurin aiki, gaskiya babban tebur ne, dogo ne wanda yake ɗauke da mutane, wanda mutane, mutane shida suke amfani da shi. Wurin aiki, wanda za'a, dogo ne babba wanda akan iya rarrabawa. Mutane shida dai yake ɗauke da mutane shida kowa da yankinsa. Biyu, uku suna kallon gabar, uku suna kallon yamma, suna kallon junan su.

Eh muna sa unifom a wurin aiki amma ba, irin wani kalan shige ne na tsarin kayan da ake cewa. Musa shine unifom ɗin mu a wurin Monday ran litinin muna sa kaya eh na ma'aikata, cikakken tsari cike da kamala da takalmi. Seran eh Alhamis, shikumaran Alhamis shi ma za ka ƙara sa wannan kayan black and white, eh fari da baƙi za ka sa. Seran Juma'a kuma za ka iya sa ƙananan ka, eh za ka iya sa manyan kaya na Hausawa ko kuma manyan kaya na yaren ku dai ko wani abu.

Gaskiya, um, gudun fanka ina amfani da, um, eh, lamba ta uku a gudun fanka mafi ko yawanci. Amma wani lokaci in ana zafi, zan kai shi lamba ta biyar, um, gudun fankan. Amma dai gaskiya ina amfani da, um, eh, lamba ta uku a koyaushe. Wani lokaci, um, in ana sanyi kuma wani lokacin ma banna kunna fanka.

Uhm, na son kallon fimafimai na Hausa, wanda suke ɗauke da tarihin ilimi, tarihin fasaha, wanda suke isar da saƙonni na abubuwan da kar a yi ko kuma abubuwan da bai kamata ba ko kuma abubuwan da ana yi ya kamata a gyara. Sai kuma ina son kallon fimafimai na turawa wasu lokacin.

Eh ina yin addua kullum. Yawanci da safe in na tashi, da kuma bayan sallah yawanci ina yin addu'a, in nayi sallah ina yin addu'a. Amma da sassafe in na tashi, abun da nake fara yi ne kuma in zan kwanta ma ina yin addu'a. Ina rokar Allah ya kare ni, ina yin addu'a da abubuwan da nake bukata, abubuwan da nake so. Ina rokar a yau da gobe bana sarewa sabida shi mai bayarwa kullum yana so a tambaye sa.

Gaskiya a cikin kayan, um, marari da na fi so ko in ce kayan, um, ban sha'awa da na fi so ina son, um, itace. Um, eh, wato kaman su aful, kaman su kankana, kaman su gwanda ko lemu. Ina son wa'yannan kayan marari ba-- ina son isa su sabida suna ƙara lafiya, suna gina jiki, suna da matuƙar amfani.

Ina son zama kusa da taga, saboda wani lokacin in babu wuta zan zauna kusa da taga saboda in sami iska. Saboda yanayin zafi ko kuma yanayin gari zan samu iska mai kyau. Saboda wannan iska da za ka samu a, ta waje in kana cikin gida ko ɗaki in kana kusa da taga za ka sami iska wanda yafi kowane daɗi, iskan da yake asali, iska mai daɗi.

A cikin ranaku na san rana ta Juma'a. Ran Juma'a rana ne na musamman, rana ne da nake matukar jin daɗi, rana ne da nake ziyara, rana ne da nake murna, rana ne da na ji kamar a duk cikin ranaku babu rana da ya kai sa. Ranar ji nake rana ne na musamman, ina ziyara ina sada zumunta saboda rana ne na musamman rana ne da gaskiya ina matukar so.

Ina jira ne a layi wani lokacin a tsaye, wani lokaci kuma in na kama layin ina samun gu ne na je in zauna. Saboda in layin yana da tsayi zan iya gajiya sai in samu gu in zauna yanda ba zan gaji ba. Amma in layin bashi da tsayi zan yi haƙuri na layin ya ɗan ja har a zo kaina nayi abin da zan yi. Amma dai yawanci ina tsayawa ne a in layin bashi da tsayi. In layin kuma yana da tsayi, in na kama layin aka san da cewa wannan layi na ne ko nan ba aka ban ko wani abu sai in je in samu gu in zauna har sai layina ya zo sai in taso.

Muna amfani da ƙananan kayane me kala na baƙi da fari a wurin aikin mu ko wurin ma'aikatan mu amma ba koyaushe bane muke sawa kaya me launi na baƙi da fari. Akwai ranakun da muke sawa, muna sawa ran Litinin zuwa Alhamis sai ran Juma'a kuma zamu sa babbar riga.

A launuka ina son launi na, na kala na fari sabida fari banake kala ne na musamman kala ne na abun, abun so. Fari yana shiga da ko wanne, fari abun so ne. Fari ina son kaya mai launi na fari. Ina son, eh, eh kalan gida mai launi na fari.

Ina bukatan shawara aiki, ina buɗe kofa na kuma karɓan shawara a aiki. Gun ma'aikata wanda muke tare da su za su ban shawara, za su ce min kar na yi kaza ko kuma in aka yi kaza ga abun da zai jawo ko in aka yi kaza ga laifin da zai jawo ko in aka yi abun da zai jawo ga asamu ɓacin aiki ko kuma ɓata lokaci.

Eh ina, ina sha ruwa kaman kimanin ledan pure water kama aƙalla a rana kaman kimanin ledan pure water guda shida. Wanda in a kofi ne kuma zai zama, ehm, kofi bakwai. In a kofi ne zai zama kofi bakwai, in kuma a ledan pure water ne shi kuma yana zama, ehm, literin pure water shida. Ina sha wani lokacin ina ci abinci, ina, ina ci abinci zan sha, wani lokaci ina je na yi aiki na gaji ina shan pure water ko kuma in yanayi garin akwai zafi shima ina shan pure water. Su, yana kamawa dai aƙalla a rana ina shan kimanin leda bakwai.